Ina ba da ra'ayi a wajen aiki idan mutum yana so. Idan mutum ya nuna cewa baya son ra'ayi idan to ba lallai ne in bashi ba domin ni mutum ne wanda idan ka nuna kana son ra'ayina akan wani abu sai na faɗa maka. Amma in ka nuna ba ka so sai in barka da ra'ayin taka. Domin mafi yawanci idan kana cewa zaka bama mutum ra'ayi so ba kowa bane yakeso ba wanima asalima haushinka zai ringaji saboda ka bashi ra'ayi. Gwanda kabar mutum da ra'ayinsa amma mutumen da ya nuna maka cewa yana buƙatar ra'ayinka kaga kenan kana da damar da zaka bashi ra'ayin naka cikin aminci ba tare da an samu matsala ba haƙiƙanin gaskiya ba kowa ke son ra'ayi ba kuma kowa ake baiwa ra'ayi ba sai wanda Allah ya sa yana son ra'ayin naka sannan sai ka ba shi ra'ayi. Da yawa ra'ayi yana tasowa daga abubuwa daban daban ne. Wani zaiso ka bashi ra'ayi ne kan wani abu, wani zaiso ka bashi ra'ayi ne a kan wani abu. Wani zaiso ka bashi ra'ayi ne a kan wani abu. Amma ni mafi yawanci nakan baka ra'ayi ne akan abinda kakeso ba wai akan abinda bakaso ba. Domin rayuwa banaso ka tsaneni, ni banso in tsaneka to dole-dole zan baka ra'ayi akan abinda nike tunani kana so.